Lallai tabbas ina son kallon faɗuwar rana, musamman ma in ta yi jaɗin nan ta tafi za ta faɗi. Domin duk aikin da nike ina ganin na kusa gamawa, zan je. An ce rana mahutan dare mahutar bawa yake ba rana ba, dare mahutabbawa. Saboda haka duk wanda yake wani aiki ya ga rana ta tafi za ta faɗi, ai ya san lokacin tashin shi yayi ba sai an gaya masa ba. Saboda haka ai da an yi sallar la'asar ma ni daɗi nike ji. Ana yin sallar la'asar saboda na san biyar zan bar wurin. Ai ina son kallon faɗuwar rana in ga ta tahi, tai sanyin nan za ta faɗi.

Eh hakakini ina zuwa gidan kallo gidan kallon film ba ina zuwa. Moje a sa mana kasakasai na bidiyo ko na wani abu domin mu kalla muyi nishaɗi ko na Hausa ko na Indiya ko na Turawa. Haka dai don a shaƙata a hole a gida ɗin rayuwa. Kai hatsali ma ni kai na ma gida na ma ina da kayan kallon da nake kunna wa domin na kalla ko kuma in kalla a wayata. Karshe ma dai kenan ka tabbatar ina zuwa gidan kallo.